Irin sabulun da nake amfani da shi shine sabulun dudu osin. Ina son wannan sabulun saboda yana da kumfa sosai sannan yana da ƙamshi. Idan na yi wanka ina jin daɗin jiki na. Sabulun dudu osin yana da daɗi matuƙa ga jiki.

Ina shan ruwa sosai a rana, musamman idan lokacin zafi ne. Akwai ruwan da nake ajiyewa a cikin ma'ajiyar sanyi na. Kullum da safe idan na tashi, da shi nake farawa. Tu tunda a ƙuƙƙulle suke, ina ga adadin ruwan da nake sha a rana tun daga safiya har zuwa dare yakan kai kamar kimanin sha biyar zuwa ashirin idan lokacin zafi ne. Idan kuma lokacin sanyi ne, gaskiya bana shan ruwa sosai. Nakan sha ɗan kaɗan, adadin da nake sha baya fin kamar bakwai zuwa goma.

Kwarai kuwa ina son karanta littattafai domin ni tun ina karama. Ma'abuciyar son karanta littattafai ce. Baba na da yake malamin jami'a ne, yana da katoton wajen ajiyar littattafai a cikin dakin sa. Duka littattafan labarai ne. Littattafai duk da yake ma harshen Ingilishi su ke. Amma daga na dawo daga makaranta, na kan je wannan dakin je in dauko in karanta. Kusan babu wanda ban karanta ba a cikinsu. In dai na labari ne ina karantawa.

A'a ban iya ɗinka tufafi ba. Duk da dai na taso tun ina karama mahaifiyata idan kayanmu sun yage takan ɗinke mana tufafinmu. Ta iya yin sabon kaya, ta iya gyara tsoho. Duk da dai ba yi take yi na siyarwa ba amma takan ɗinka. Na ta wani lokacin ma ta ɗinka mana namu sannan ta ɗanyi mana 'yan gyare gyare. To duk da na taso na gan ta tana yi ni ban taɓa sha'awar koya ba. Saboda haka ban iya ɗinka tufafi ba.

Kayan dakin da na fi so su ne kalan fari tas, tas, tas. Domin ni ma'abociyar tsafta ce. Ina son abu mai haske sosai. Ko yanzu ɗakina ma kujeru na daga shuɗi sai fara re tas, tas, tas, tas. Ina son abu mai haske. To fararen kaya su ne irin kalan kayan dakin da na fi so.

Ina amfani da mayika da yawa, ya danganta da yanayin zafi ne ko yanayin sanyi. Idan yanayin zafi ne, na kan yi amfani da man da ba shi da maiƙo sosai. Yanzu kamar ina amfani da coco butter lokacin zafi ke nan. Amma idan lokacin sanyi ne, na kan yi amfani da mai gurguwa da Vaseline. Shine wanda ake kira Blue Seal.

Eh ina da katin kasuwanci saboda muhimmancin da yake da shi ga duk wani da yake kasuwanci yake sana'a saboda yana sauƙaƙa abubuwa da yawa ba sai ka tsaya ka na ce wa mutane ga inda kake ba ga lambar wayarka ga kaza ga kaza kawai komai yana rubuce a wannan katin daga mutum ya buƙata kawai sai dai ka ba shi koma mutum bai buƙata ba ma za ka iya ba shi kace ga kati na.

Wato akwai wani burodi bugun ƙato da ake ce masa mun muki. Ina tsananin son kalar wannan biredin, saboda ina jin daɗin cinsa da ƙwai ko kuma in haɗa da ƙosai. Saboda dankon da yake dashi ina son wannan burodin. Duk da dai akwai kalar biredi mai yanka-yanka wannan idan ba zan ci shi da komai ba idan da shayi zan sha na kan so wannan kalar. Amma dai na fi son kalar burodin bugun ƙato.

A'aa, ban iya gabatar da rahoto ba saboda ni tun ina karama bana son duk wani abin da zai saka na yi magana. Ko yanzu da na girma ma bana son abin da zai sa na gabatar da rahoto. Saboda haka ban iya gabatar da rahoto ba kwata-kwata.

Ai ni bana tofar da miyau. Yawanci duk idan akwai lokacin da yake buƙatar in tofar da miyau haɗiyewa nake yi. Ko da wani abin ƙyanƙyami na gani, to bana ƙoƙarin tofar da miyau. Saboda ko wani na ga ya tofar ina da ƙyankyami bana son in ga ana tofar da yawu a ko ina. Amma idan ya zama dole sai na tofar, nakan ɗauko wani abu a cikin jakata da zan iya tofawa cikin wanda ba zan tofar dai a waje wani ya gani ya ji ƙyanƙyami ba.

Kwarai kuwa, ina saka turare kullum ba ma sau ɗaya ba saboda ni ma'abociyar son ƙanshi ce. Ina da turaruka kala kala da iri da iri. Ko wanne akwai ranar da nake saka shi kuma da lokacin da nake saka shi. Saboda haka nakan sanya turare kullum a ko da yaushe kuma.

Na fi son in zauna, saboda idan na tsaya ina shan wahala. Idan tsayuwa ta yi yawa sosai, mutun yana shan wahala sosai ya ji ya gaji. Amma idan a zaune kake ba ka jin ka gaji sosai a kan yadda idan a tsaye kake. Saboda haka na fi son zama.

Lokaci na rana da na fi so shine lokacin safe. Abin da ya sa na fi son lokacin safiya, saboda lokacin na fi tashi ina da kuzari na. Zan tashi daga bacci da kuzari na saboda na yi bacci na ƙoshi. Amma da rana da yamma na kan sha wahala sosai saboda lokacin na yi ayyuka na gaji.

Akwai abubuwa da yawa da suke sakani nake jin tsoro saboda ni matsoraciya ce sosai. Amma babban abin da yafi tsorata ni shine ƙadangare. Bana son ganin halittar nan. Ko in gan ta ta wuce ma gaba ɗaya bana son gani. Akwai sauran abubuwa ma da nake jin tsoro kamar aljanu da fatalwu. Duk dai ina jin tsoronsu amma so tun da ban taɓa ganinsu ba. Ga wanda dai nake gani koyaushe shi na fi jin tsoro. Ina cin tsoron kadangare matuƙa.

Wanda yake ƙarfafa mun baya bai wuce mahaifina ba. Allah ya saka masa da alkhairi. Domin duk wani abun da zan yi a rayuwa, shi yake ƙarfafa mun gwuiwa. Kuma sannan duk wani abu da na samu a rayuwa saboda shi ne. Saboda duk wani abu da ya ga ina so, yana ƙoƙarin ya ƙarfafa mun gwuiwa a kai.

Kwarai kuwa ina riƙe laima lokacin da ake zabga ruwan sama, domin idan ban riƙe laima ba, taya zan shiga cikin ruwa, ruwa ya jiƙani. Idan ruwa ya jiƙani, na kan yi saurin mura ko in yi zazzaɓi. Saboda haka duk sanda shiga ruwa ya kama ni dole dole to ina ƙoƙari na riƙe laima kuma in yi sauri in je wajen da babu ruwa.

Abin da nake yi lokac da safiya, lokacin da na farka, na kan tashi na yi addu'o'i na, na yi sallah, sai na koma barci. Idan na kuma farkawa, sai in tashi in yi ayyukan gida. Na kan fara da shara, in yi wanke wanke, in wanke banɗaki, na yi wa yarinya ta wanka ni ma na yi. Daga nan kuma idan fita zan yi, sai in shirya in fita. In ba fita zan yi ba, sai in zo in ɗauke ta in goya ta mu zo mu kwanta mu kuma yin wani barci sai kuma da rana.

A'a bana jin kukan zakara da safe saboda unguwar da nake yawanci babu masu kiwo. Amma unguwar da na baro nakan ji kukan zakara da safe saboda maƙociyata tana da wani ƙatoton zakara. Kullum shi yake tashi na da safe ko ina so ko bana so. Saboda wani lokacin har saman katangar gidana yake hawa ya ta kuka da safe. Amma yanzu na samu salama. Ba na samun ma zakaran ba da zai mun kuka da safe saboda babu ma a unguwar.

Eh ina cin salad saboda yana da daɗi kuma ganye ne mai gina jiki. Eh ina cin salad saboda yana da daɗi kuma ganye ne mai gina jiki. Duk abin da na dafa, kama daga shinkafa da wake ko shinkafa da miya ne ko jallof ne na kan yi kokari na ga nasa salad a ciki saboda yana na mun dadi kuma ya na da gina jiki.

Na fi son hawa taksi. Abun da ya sa na fi son hawa taksi shine ita taksi ƴar ƙarama ce, bai fi ta ɗauki mutum shida zuwa biyar ba. Amma bas tana da tsananin girma. Wannan girman da take da shi yakan sa a ɗura mutane da yawa a ciki har mutum ya ji ya takura sosai. Amma taksi babu mutane da yawa kuma ta fi sauri ba a yawan tsaye tsaye.

Ƙwarai kuwa ina kallon taurari da daddare. Abin da ya sa ko nake kallon taurari da daddare saboda yanda suke ƙawata sararin samaniya. Haƙiƙa kallan taurari da daddare suna bani nishaɗi da farin ciki da annashuwa. Ina jin daɗin kallan su, yanda suke ƙawata sararin samaniyan nan yana bani annashuwa. Kowa ma ya kamata ya dinga kallan taurari da daddare.

Eh ina jin tsoro kwari. Akwai ƙwarika kala kala wanda muke da su amma akwai waɗanda na fi jin tsoro. Yanzu kamar tsaka ina jin tsoron tsaka sosai bana son ƙwarin nan sannan akwai irin su kyankyaso haka zuma bana son su.

Eh ina sanya hula, koyaushe ma na kan sanya hula musamman idan zan fita waje. Musamman kuma lokacin sanyi saka hula ma ta zama dole. Koda ba za ka fita ba ko a cikin gida dole ka saka hula saboda ka rufe kunnuwan ka. Amma idan za ka fita ma ka kan sanya hula.

Launin jakata ta kuɗi launin shuɗiya ne da baƙa. Ina son wannan jakar tawa saboda kuɗaɗen da nake sakawa a ciki, kuma tana da wajen ma'ajiya guda biyu. Akwai inda nake sa manyan kuɗaɗe na, akwai kuma inda nake saka ƙananun can jika. Ina son jakata shuɗiya da baƙa.

Eh, ya danganta da sanda na tashi. Idan da wuri na tashi ko wajen ana buƙatar a je shi da wuri, to nakan yi ƙoƙari na tashi na je wannan wajen da wuri. Amma idan da sassafane sosai, saboda ni ba ma'abociyar bacci ce sosai, gaskiya nakan bari sai daga baya na je. Amma kamar idan irin da rana ne, nake ƙoƙari na je da wuri, saboda rana ce dama can na riga na tashi.

Eh ina son daukar hotuna sosai ma kuwa, domin yanzu da za a duba wayata za a ga hotuna sun fi dubu a ciki. Saboda koyaushe kusan kullum nakan dauki hoto, kumana na samo asali ne tun daga kan yadda babanmu yake yawan daukan mu a hoto tun muna 'yan ƙananu. Yanzu ina da hoton da ya kai shekaru goma ma zuwa goma sha biyar a wayata, duk saboda ba ma gogewa mu kan yi ƙoƙari mu ajiye saboda tarihi.

Nakan wanke tufafi na kullum a rana saboda bana son tara kayan da basu da wanki saboda suna wari idan aka bar su suka daɗe ba tare da an wanke su ba. Saboda haka kullum nake wanke tufafi na. Ko wane iri ne, nakanyi ƙoƙari na wanke shi, sai dai idan bana nan futazan yi, sai in ajiye shi, sai zuwa washe gari sai na haɗa na wanke.

Kuɗin wutar lantarkin mu a wata yakan kai dubu biyu da ɗari biyar zuwa dubu uku, ya danganta da watan. Wani lokacin sai suce kuɗi kaza zasu karɓa wani lokacin kuma su ƙara kokuma su rage, amma asalin kuɗin da ake karɓa naira dubu biyu ne a wata.

Ina aje hotuna ne a wayata a inda aka tanada domin na aje hotuna. Wani lokacin kuma idan sun tsufa sosai, na kan ajiye su a na'urar email saboda in samu goge na wayata idan bani da wajen ajiya sosai. Saboda idan na ajiye a imel, yakan sauƙaƙa min neman su duk sanda na tashi neman su, zan iya binciko su.

Abin sha da na fi so shine wanda ake kira Zobo rodo. Ina son abin shan nan sosai, musamman idan yayi sanyi. Saboda haka lokuta da dama bana rasa shi a cikin na'urar sanyaya ruwa na. Yawanci idan na dafa shi, nakan zo in saka shi a ciki. Duk sanda nake bukata sai in ɗauko kawan in sha. Zan haɗa shi komai da komai, in ɗura a jarkoki kawai sai dai in ɗauka in sha. Ina son zobo rodo sosai. Wani lokacin kuma nakan haɗa su abun tukunun aya ko kuma irin su lemo na jarka haka, amma dai na fi son zoɓon.

Na fi son yanayin sanyi domin ni ba na son zafi kwata-kwata. Amma lokacin da ake yanayin sanyi, na kan yi ƙoƙari na kudunduna a cikin bargo saboda shi ma sanyin ba sosai na ke son shi ba, irin dai ɗan sappa-sappa. Ko kuma in ce yanayin da na fi so shi ne yanayin bazara saboda shi babu sanyi, babu zafi, ba na takura.

Na fi son tuwo a kan shinkafa. Domin kuwa, tuwo yana min daɗi sosai kuma ya danganta da kalar miyar da na yi da shi. Musannin tuwon ma ya danganta ko na shinkafa ne, ko na semobita ne, na dawa ne ko kuwa na masara. Amma ita ma shinkafa wani lokacin na kan ci ta sosai amma dai na fi son tuwo saboda ɗumammen safiya.

Bokitan da nake da su a gida ina tunanin za su kai kaman guda biyar zuwa shida. Dan madai wasu daga cikinsu sun fashe, amma da sun kai wajen guda goma. Saboda ina yawan tara ruwa da yawa, saboda bamu da ruwan famfo a gida, shiyasa bokitai na suke da yawa.

Eh ina zuwa aiki akan lokaci domin ba da sassafe nake zuwa ba sai rana ta ɗan taka sannan nake fara zuwa lokacin aiki. Ni gaskiya bana zuwa latti, ina zuwa aiki akan lokaci saboda bana so na ɓata ran maigidan mu na ofishin mu.

Ina yanka farce ne sau ɗaya a sati, saboda sunnan ma'aikin mu ce ma yanka farce sau ɗaya a sati, wato duk ranar Juma'a. Duk ranar Juma'a idan ta yi, nakan ɗauko abin yanke farce da ni da ƴata sai na zauna duka na tsaftace mana faratukan mu. Ba na son tara farce kwata-kwata, shi sa nake yanke su sau ɗaya a sati.

Ina yin barci da rana sosai ma kuwa kullum ma sai na yi barci da rana. Saboda ni ma'abociyar sanyin bacci da rana ce sosai. Idan ma har ban yi wannan bacci ranar ba, to a ranar fa ba zan ji daɗin jikina ba. Zan wuni ne jikina yana ta min ciwo sosai har sai na samu wata washegarin tayi na kuma yin wannan bacci.

Nakan ajiye makullai na a gefen durowar gado. Abin da ya sa nake ajiyewa a nan wajen kuwa saboda ya fi mun sauki. Saboda makullai suna da saurin faɗuwa. In har ba ka tsayar da waje ɗaya da kake ajiye su ba to wata rana kuwa za su faɗi. Shiyasa nake ajiye su a nan yanda daga na tashi daga bacci nasan inda makullai na suke. In zan fita kawai ɗauka zanyi.

Eh ina kwana a cikin ɗaki musamman idan lokacin sanyi ne saboda waje akwai iska kuma tunda a cikin ɗaki gado na yake dole in shiga ɗaki in je in yi bacci amma wani lokacin idan ana tsananin zafi sosai nakan fito waje in kwanta amma dai na fi yin bacci a cikin ɗaki.

Na fi son shayi a kan kofi. Domin kuwa shayi ya fi mun daɗi kuma zan samu in zuba madara yanda nake so saboda ina son madara sosai. Amma kofi yana da ɗaci sosai saboda haka bana son shi. Na fi son shayi.

Ina rubuta rahoto a kullum kaman sau huɗu zuwa biyar haka. Ya danganta da yanda ake son rahoton a ranar. Wani lokacin kakan rubuta rahoton a ranar Asabar, lokacin ba aiki kenan, sai in rubuta rahoton gabaki ɓe ranakun kenan na wannan satin, wani lokacin kuma ranar Lahadi.

Ina amfani da wayata sosai a rana. Domin ni kaina ba zan iya ƙididdige sau nawa nake amfani da wayata ba. Saboda ko yi kusan koyaushe ma ina amfani da ita, sai dai ko idan sallah zan yi ko zan ci abinci ko zan shiga banɗaki nayi wanka. Amma koda zan ci abinci ma ina ci ina duba wayata ne.

Ni mutum ce mai saukin hali, saboda haka duk lokacin da zan yi wani abu da yake buƙatar sai na jira layi, na kan yi ƙoƙari in shiga layi. Bana ƙoƙarin na yi zamia wa wani. Ina ƙoƙari na shiga layin nan ba tare da hayaniya ba. Zan shiga in yi haƙuri in jira har sai sanda layi zai zo kai na sannan a sallame ni.

Na samu manya manyan nasarori sanadiyar aikina. Babbar nasarar da na samu a aikina shine da albashi na, na gina katoton katafaran gida. Sannan na kai yarana makaranta masu tsada. Wannan babbar nasara ce.

Eh ina rufe bakina lokacin hamma, saboda kuwa addini na ma ya yi hani ga cewa idan mutum ya yi hamma ya bar bakin sa a buɗe saboda shaitani yana masa fitsari a baki. Amma idan mutum ya rufe bakin sa sannan ya yi addu'a, toh ba abin da zai faru.

Eh ina zama a kan gwiwata. Kusan ina zama a kan gwiwata wajen sau biyar ma kullum a rana wajen sallah. Idan na zo yin sujada, na ɗaugo to nakan zauna a kan gwiwata saboda sallah ce kuma kullum dole na yi ta. Sannan wani lokacin idan zan yi wasa nakan zauna a kan gwiwata.

Ina share ɗakina kullum sau biyu a rana. Idan na tashi da safe, sai na share ɗakina, na fito ɗaya ɗakin ma na share har zuwa tsakar gida duka na share. Sannan da yamma, musamman idan ya yi ƙura, sai in kuma share wa, sannan na goge duka.

Kwarai, na iya dafa abinci sosai. Abinciccigan da na iya dafawa suna da yawa, kuma kowanne na iya dafa shi ya yi daɗi. Duk wanda ya ci girki na sai kunnensa ya motsa saboda tsabar daɗin da girki na yake da shi. Duk kalan abincin da mutum yake so na iya dafa shi.

Ina son tufafi wanda aka yi su da auduga. Bana son tufafin da suke da siliki saboda wannan yana manne min a jiki musamman lokacin sanyi. Sannan ina son doguwar riga musamman ta atampa ko ta abaya saboda ina jin daɗin saka su, su basu da takura sosai.

Wurin aikin mu waje ne mai girma matuƙa. Yana da ƙawatatattun fulawowi daga sanda ka shigo daga bakin ƙofa. Akwai fulawowi a harabar wajen masu kyau da ƙayatar da idanu da ƙamshi mai daɗi. Sannan idan ka shigo akwai ofisoshi kala da iri, kowanne akwai nashi. Sannan in ka fito wajen cin abincin su ma shi ma yana da kyan gani. Wajen aikin mu dai a taƙaice waje ne mai kyau da ƙayatarwa.

Madubi na guda daya ne a gida, saboda ni ba ma'abociyar kallon madubi ba ce sosai. Ina da shi ƙatoto guda daya a gida, a cikin daki na, wanda duk sanda na ke son amfani da shi, to shi wajen shi na ke zuwa, na je na tsaya a gaban shi, na yi duk abin da zanyi, musamman ɗaurin ɗankwali.

A'a, wajen aikin mu ba ma saka yunifom. Kowa da kayan sa ya ke zuwa, sai dai akwai kalar kayan da ake so ka je da su. Ba a so ka saka kayan da ya fi bayyana tsiracin jikin ka. Ya kamata ka yi shiga irin ta Musulunci, ka rufe ko ina na jikin ka, ka je, amma ba ma saka yunifom a wajen aiki.

Ina shaƙatawa sosai lokacin hutu. Domin kamar irin idan hutun karshen shekara ne, na kan yi ƙoƙari da ni da iyalai na da iyaye na mu tafi wata ƙasar mu je mu shaƙata, muyi yawon buɗe ido, muji daɗin mu, mu dawo gida.

A'aa, bana kunna Bluetooth kullum. A yanzu dai bana kunnawa. A lokutan baya, kamar irin shekara shida zuwa goma haka, na kan yi amfani da Bluetooth kullum saboda ƙaramar waya ce dani. Kuma idan ina so a tura mun abu, sai na kunna Bluetooth. Amma da yake yanzu duniya ta ci gaba, an yi manyan wayoyi, mutum baya bukatar sai ya kunna Bluetooth.

Ina share gida sau biyu a rana musamman lokacin sanyi. Saboda lokacin sanyi an fi yin ƙura sosai. Idan na share da safe to da yamma idan naga waje yayi ƙura na kan yi ƙoƙari in share musamman ma tsakar gida. Amma ɗakuna wani lokacin na kan share sau ɗaya idan bai yi ƙura ba.

Kwarai kuwa, nakan ba da shawara a wajen aiki, musamman ga abokan aikina. Idan akwai wanda na ga yana buƙatar shawara ko kuma ya tambaye ni shawara, ko wace iri ce, in dai ina da shawarar da zan ba shi, to nakan yi ƙoƙari na ba shi. Kuma ni ba na ba da shawarar banza. Nakan yi ƙoƙari na ba da shawarar da za ta ceci mutum, wadda za ta fisshe shi.

Ina son dafa ƙwai na idan na fasashi, na fasashi, na zuba shi a cikin ɗan mazubi na, sai in ɗauko albasa sai na yanka, sai in ɗauko sinadarin ɗanɗano na in zuba a ciki sai in kaɗa shi. Wani lokacin nakan saka ɗan attarugu saboda ina son yaji yaji. Sai in zuba mai na a cikin kasko, sai in-- idan yai zafi sai in zuba man a-- sai in zuba ƙwan a ciki sai in soya idan yayi jar suya sai in juya. Idan yayi daidai za ka ga ya fara ƙanshi, to sanda ya fara ƙanshin nan sai in kashe wuta ta, sai in ɗebo sai in fara ci. Nakan ci da biredi ko in ci da shayi ko in ci shi hakanan shi kaɗai ko a cikin abinci. Sannan idan ina so ma in dafa shi, nakan zuba tafasasshen ruwa ne, in zuba ƙwan a ciki, ƙwan da ba sai na fasa ba ke nan idan ina son dafaffe. Idan na daf nabarshi kamar minti biyar sai na sauke shi, ya dahu sai in ci a cikin abinci.

Akwai hanyoyi da yawa da nake son na yi amfani da kwamfutata. Yawanci yanzu tunda ni daliba ce a makaranta, idan aka bamu aiki nakan yi kokari in dawo gida sai in dauke ta in kunna in rubuta abubuwan da nake so na yi sai in yi amfani da ita. Na iya amfani da kwamfuta sosai.

Ai dangin mu suna da yawa sosai bari mu gani na fara kirgowa daga gidan mu. Daga gidan mu akwai baba na da mama na sannan akwai ni ce babba a gidan mu, sannan ina da kanne bakwai, kun ga mu takwas kenan. Harda mama na da baba na mu goma kenan a gidan mu. Sannan akwai gidan wan baban mu su kuma su biyar ne. Kun ga idan aka hada mun zama mu sha bakwai kenan. Sannan muna da kannen baba guda biyar suma ko wanne suna da 'ya'yan su. Sannan muna da kannen baba suma mata suma ko wanne da 'ya'yan su akwai mai takwas, akwai mai goma, akwai mai biyar, akwai mai biyu. Ni kaina ina da 'ya'ya guda biyu. To idan aka hada gaba ɗaya dangin mu na wajen baba kaɗai zasu iya kai wajen, zamu iya kai wajen mu ɗari uku. Sannan idan aka dawo wajen dangin uwa ma to babar mu ita ce babba kuma tana da ƙanne guda bakwai. Kuma ko wanne ƙanne a ciki guda biyar duk suna da 'ya'ya. Akwai mai biyar, akwai mai biyu, akwai mai ɗaya. Kuma sannan akwai kakan mu akwai kakar mu ita ma suma suna da ƙanne suna da yayyi. Itama dai idan aka hada dai yan uwa na kusa kusa zasuyi wajen dari biyu to dangin mu suna da yawa sosai da sosai. Zasu kai kamar dangina dai yanzu na kusa, na kusa kusa sosai zasu iya kai ɗari biyu zuwa ɗari uku. Idan kuma aka haɗa gaba ɗaya dangi gaba ɗaya nasan zasu kai wajen dubu ɗaya.

Ba ni da takamaime lokacin da nake kwana kullum. Saboda wani lokacin ya danganta idan nayi bacci rana sosai bana yin bacci da wuri, sai in kai wajen sha biyun dare, karfe ɗayan dare har biyun dare ma na kan kai. Ko kuma idan ina da jarabawa shima bana yin bacci da wuri. Nakan daɗe ban yi bacci ba. Amma akwai lokutan da idan na gaji sosai karfe goma na yi ko tara ma na yi bacci.

Ƙwarai kuwa, ai dole ne mana bi ƙa'idojin aiki, domin idan mun bi ƙa'idojin aiki ba, ai sai a kore ni daga wajen aiki. Duk wata ƙa'ida da aka gindaya mana ita ko sharadi a wajen aiki ina bin ta, ina bin ta sau da ƙafa. Domin ni dama can mace ce mai bin sharuɗɗa da ƙa'idoji.

Nakan je kasuwa da safe ko da rana. Ya danganta da sanda na tashi. Amma na fi zuwa kasuwar da safe ko kuma irin hantsi wajen kamar karfe sha daya haka sai naje kasuwa, naje na yo duk siyayyar da zanyi sai na dawo. Ina ƙoƙari dai na dawo da wuri saboda bana so nayi dare.

A'a ban iya jefa dutse nesa ba, wannan ai aikin maza ne. Ni ban iya jefa dutse har yayi nisa sosai ba. Idan dai ina so in jefa abu, kamar idan kaɗangare ne nakanɗan chillashi in ɗan saita shi amma idan bashi da nisa. In kuwa yana da nisa, ba na iya jefa dutse da nisa sosai, sai ɗan taki kaɗan.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki, ko in ce duka rufin ɗakunan mu ma muna da fankoki a ciki, saboda amfanin fanka lokacin zafi. Ai idan babu fanka ma ɗaki bana iya barci in dai lokacin zafi ne. Saboda haka muna da fankoki wajen guda uku a gida. Ko wane ɗaki akwai fanka a ciki.

An haife ni a farkon watan da aka fara yi, wato shi ne watan Janairu. Sha Biyar ga wata aka haife ni, a shekara ta dubu biyu. Ina matuƙar alfahari da wannan watan saboda daga an gama hutun ƙarshen shekara na Disamba sai kuma Janairu. Saboda haka mu kan yawan fita mu je mu ci kek muci daɗin mu.

Kayan marmarin da na fi so shine mangwaro. Ina matuƙar son mangwaro sosai da sosai. Shi ya sa koyaushe jira nake yi in ga lokacin mangwaro ya yi. In sha, in sha, in sha. Ina shan mangwaro sosai. Wata rana sai na sha mangwaro guda goma ko sha biyar saboda ma a matsayin abinci nake ɗaukan shi. Sannan ina son agwaluma ma sosai. Ita ma ina so lokacin ta yai domin in dinga sha. Domin yanzu ma lokacin ta ne ko yanzu ma agwaluman nake sha.

Eh kwarai kuwa. Nakan yi ciniki a kasuwa musamman ga idan abun da zan siya babba ne mai tsada saboda ina tsoron kada 'yan kasuwa su ƙara mun kuɗi. Amma idan kamar irin ƙananun sana'o'i ne, ƙananun 'yan kasuwa, 'yan ƙananun abu da ba su da kuɗi sosai, wani lokacin ma nakan yi ƙoƙari na ƙara musu saboda tausayi.

Akwai abubuwa da yawa da suke da muhimmanci a abokantaka, wanda a yanzu ba ma a fiya samun su ba. Abubuwa masu muhimmancin sukan zama mutum ya zama mai gaskiya, koda gaskiyan nan da wahala ba ka so ka furta ta amma idan a cikin abokantaka ne dole ka fadawa mutum gaskiya koda baya so. Sannan dole ka girmama mutum, akwai girmamawa ban da rai ne. Sannan ka mutunta ra a yin mutum da kuma halayyan mutum duk yanda kake ka san yanda yake saboda kar a zo a samu matsala. Sannan a dinga taimakekeniya, idan kuna taimakon juna hakan yana kara muku kasancewa a tare saboda duk wanda yake cikin bukata ya san akwai wanda zai taimaka masa. Sannan idan anyi wa ɗaya laifi ya dinga haƙuri yana yafiya domin kai ma za ka iya yi ma wani wannan laifin. Idan kuwa ka yafe ka ga shi ma wancan zai iya yafe maka. Wannan shine sirrin abokantaka ta daɗe ta yi ƙarko.

Eh nakan saurari rediyo amma ba koyaushe ba saboda ni ba tsohuwa bace ba. Akwai lokutan da ina ganin mahaifiyar mu tana sauraron rediyo amma sai na gudu na ƙi ji saboda yanzu duk bayanan dakake so ai akwai su kafofin yaɗa labarai. Duk abinda kake son ji zaka ji. Yawanci yanzu tsofaffi ne sukanji rediyo sai dai idan ta kama mun dole sai in saurara.

Eh, nakan ci abinci da cokali sannan nakan ci da hannu, amma na fi son na ci da hannu saboda ko a musulunce ma, cin abinci da hannu ya fi lada. Amma wani lokacin musamman idan ba a gida nake ba, nakan ci abinci da cokali saboda bana so ya ɓata min jiki, ko kuma ya ɓata min hannu sai na tashi ina nema ruwan wankewa. Amma idan a gida ne, nakan ci abinci na da hannu.

Yanzu babu inda na fi son ziyarta irin maka da Madina. Kaaaai idan naga wajen nan a vidiyo ina son zuwa in ziyarci wajen nan. Akwai wani shauke da nake ji idan naga vidiyon wajen nan. Ina ganin mutane da yawa suna zuwa amma ni bani da halin zuwa. Duk da dai ina kokari in tara zuwa ƙarshen wannan shekarar zan je.

Eh ina lulluɓa da bargo musamman lokacin sanyi. Idan sanyi yai tsanani, dole ka lulluɓa da bargo saboda ka ji ɗumi a jikinka. Ina da barguna kala kala iri iri. Idan lokacin zafi ne ma ina buƙatan lulluɓa saboda sanyin asuba. Shi ma na san kalan bargon da zan ɗauko ko ɗan mayafi, ɗan kaɗan wanda zan lulluɓa. Amma ina lulluɓa da bargo lokacin sanyi.

Eh ina tafiya da sauri kusan na ma saba tafiya da sauri. Yanzu idan muna tafiya da waɗansu mutanen za su yi ta cewa kai! Fatima kin fiye sauri, kin fiye sauri. Sai in ce aw ni kuma ban san ma ina yin sauri ba. Su wai sai su dinga ganin saurin tafiyata. To a haka ma na gane ni idan ina tafiya da sauri nake tafiyata.

Ina son kalar gidan abincin da aka ƙawata shi da kayan alatu tun kafin ma a shiga. Akwai wanda tun daga nesa idan ka zo wucewa ko a kan hanya suna da ɗaukan hankali da jan ido. Kana zuwa wajen za ka ji kana so ma kaji abin--kana so ka ci abincin wajen saboda yadda wajen yake da kyau da tsafta. Kuma dama a ƙa'ida ya kamata ka je inda yake da kyawu sannan kuma inda yake da tsafta saboda kar ka je ka ci abincin da zai lalata maka ciki.

Na iya rera waƙa sosai matuƙa, saboda kama daga kan waƙoƙin mu na gida na Hausa kenan, na iya rera su sosai kuma ina son rera su. Sannan idan aka tafi na maƙotan mu na kudu, su ma na iya rera wasu daga cikin su. Sannan na ƙasashen ƙetare kamar irin su Indiya, irin su America, duka su ma na iya kalolin waƙoƙin su. Duk akwai waƙoƙin da nake so na su kuma na iya rera waƙa sosai.

Ni daman can asali ba ni da gashi, saboda haka ban wani fulafiya kula da gashina ba saboda na san ma ba shi da yawa. Saboda duk abin da zan saka mishi ma baya ƙaruwa. Amma daga baya nayi aure sai nake kula da gashina sosai. Nakan yi ƙoƙari duk bayan sati biyu in je a mun kitso. Bayan na wanke shi, na shafe shi da mayika sosai masu kyau da ƙanshi sai in je a mun kitso.

Nakan yi cajin waya ta ne da daddare, saboda da safe nakan yawan ta amfani da waya ta, har da rana har zuwa dare. Toh, idan na caja waya ta, ta cika zuwa asuba, sai in cire ta daga caji. Toh, nasan duk abin da zan yi, za ta kai min har zuwa wani daren, daga nan kuma sai in kuma saka ta a caji.

Ni na fi son cin kayan ƙwalum da maƙulashe, ina son su sosai. Kamar idan aka haɗa da su meat pie, aka haɗa da su fiza da su shawarma, duk wani abu mai gishiri gishiri da wani abu mai sigasigasi, ice cream ne, su yogurt ne, duka ina son su. Duk wani kayan ƙwalum da maƙulashe ina son su.

Na fi son lokacin ƙarshen shekara. Domin lokacin ƙarshen shekara a lokacin ne ake ba da hutu sosai. In aka ba da hutu kuma muna zaunawa mu tsara abubuwan da ya kamata mu yi na shaƙatawa, mu je can gidan, mu je can gidan, mu yi gaishe gaishe. Saboda haka ina son wannan hutun saboda yana da tsawo sosai, ina sa mun nishaɗantuwa sosai.

Na fi son ice cream mai ɗanɗanon vanilla ko mai ɗanɗanon ayaba. Ina son waɗannan flavors ɗin guda biyu. Suna burge ni, suna min daɗi a baki. Duk sanda zan saya ice cream, to in dai babu su, to sai dai ko in ce a ba ni chocolate mai ɗanɗanon chocolate ne yawanci. Amma waɗannan biyun in dai na same su, to an gama tashin kai na.

To, idan abincin yana da yawa, na kan yi ƙoƙari na ajiye shi a na'urar sanyaya waje wato firiji ke nan. Idan kuma ba shi da yawa, na kan ba wa almajiri ragowa. Saboda wani lokacin ina sane ma na kan yi abincin da yawa saboda ya ragowa, in ajiye shi a na'ura mai sanyaya abu saboda in samu washe gari in ci. Amma idan ɗan kaɗan ne, almajiri nake ba wa.

Na fi yin wanka da sassafe ina tashi da safe kawai sai in yi wankana. Amma wani lokacin idan da sanyi nakan bari sai hantsi ko kuma in bari da rana idan rana ta buɗe sosai sai in yi wankana. Amma idan ina fita, idan fita zan yi. Dole ne to na yi wanka na da safe ko da ko da sanyi ne zan yi ƙoƙari in dafa ruwa mai zafi sosai sai in yi wankana da shi.

Gaskiya bana iya tafiya mai nisa. Idan na yi tafiya mai nisa, makura shine kilomita ɗaya zuwa ɗaya da rabi. To, duk inda aka wuce nan na gaji na kai matuƙar gajiya. Zan ta mita yaushe za a je, yaushe za a je. Wani lokacin ma ina iya samun waje na zauna na ce sai na huta ko in ce sai an kawo mun abin hawa sannan na hau. Ba na iya jure tafiya mai nisa.

Ina iya bada barkwanci sosai saboda ni mutum ce mai son barkwanci, amma baba na ya iya bada barkwanci, shi kowa ma yana tsokanar sa, duk inda aka san baba mu an san shi da barkwancin sa, shi hatta almajirai da masu talla yakan tsokane su ya yi musu barkwanci, amma ni ban iya barkwancin sosai ba saboda ban gaje shi ta nan ɓangaren ba, amma dai nakan iya daidai nawa musamman ga waɗanda na saba da su amma.

Eh nakan shuka tsire-tsire a gida, saboda ina son su kuma suna ƙawata gida. In dai kana da fili da yawa, to ya kamata ka dinga shuka tsire-tsire a gida. Suna da kyau. Akwai fulawowi masu kyau da suke inganta waje su ƙara maka kaifin ido, saboda an ce idan kana da shuke-shuke a gida, kullum in ka kalle su, suna ƙara maka kaifin ido. Akwai kuma shuke-shuken da za ka yi ma wanda kai a karan kan ka ma za ka kalle su ka ji daɗi kuma sannan ka ci. Kama irin su lettuce, kama irin su ganyayyakin shayin nan su rosemary ne da dai sauransu.

Abincin gargajiyar da na fi so guda biyu ne. Ina son tuwon shinkafa miyar kuka. Ina son shi sosai sannan kuma ina son dambu. Musamman dambun masara idan aka saka masa zogale ya jigyada. Ina son wannan abincin gargajiyar sosai. Shi sa nake so na je ƙauyenmu saboda kakarmu tana haɗa min dambu. Saboda haka nake son zuwa.

Eh ina kulle ƙofa ta kullum, saboda dama amfanin ƙofa ke nan. In kana da ƙofa ka dinga kulle ta saboda harka ta tsaro. In baka kulle ƙofar ka ba ɓarawo zai iya shigo maka gida, ya zo ya sace maka kaya ko ya cutar da kai. Saboda wasu suna shigowa domin su yi sata idan ka hana su sai su yi ƙoƙari su cutar da kai. Shi sa ake kulle ƙofa kullum kuma za a kulle ta.

Launin idanuna baƙi ne, ƙirin ma kuwa. Duk da ina ganin waɗansu mutanen suna da laununin idonsu kala daban daban, amma dai nawa launin idon baƙiƙirin ne kuma sauran ‘yan gidan mu ma duk haka launukan idanunsu suke, saboda haka ni ma nawa dole ya zama baƙi.

Ina shirya abubuwa da yawa a ƙarshen mako. Domin a ranakun aiki na je aiki, na sha wahala, na dawo. To a ranakun mako na kan zauna in yi bacci sosai musamman ranar Asabar. A ranan Lahadi kuma sai in zauna in gyara dukkan kayayyakina. In fitar da na datti, in mayar da waɗanda ba su yi datti ba. In yi share-sharena inda ya ƙura duk, in gyara abubuwan da nake kenan a ƙarshen mako.

Ina son ɗakin da yake da faɗi sosai domin na tsani matsatsen ɗaki, kuma sannan ina son ɗakin da yake da tsawo sosai. Idan yana da tsawo sosai kuma yana da faɗi, zai shiga abubuwan da nake so duka za su shiga ciki. Saboda haka ɗakin da na fi so mai tsawo ne da faɗi sosai.

A'a, bana sanya bel a kullum, saboda ni mace ce kuma kayan da nake sawa ba su buƙatar sai an ɗaure su da bel. Ko da ace wando jins zan saka a jikina, ina samun wanda yake daidai da ƙugu na ne wanda ba sai na saka masa bel ba. Bana buƙatar in sanya bel a kayana. A balantana har na saka kullum.

Ina wanke kayayyakina da safe, ko kuma da rana ko da daddare, amma. Nafi wanke su zuwa lokacin karshen mako, saboda lokacin sun ɗan taru da yawa. Kamar irin kala bakwai haka, sai in haɗa su in wanke.

Eh nakan yi amfani da ruwan rijiya lokaci zuwa lokaci. Abin da ya sa na ce lokaci zuwa lokaci, saboda muna da ruwan famfo a gida. Unguwar mu akwai ruwan famfo sosai kuma ba ko yaushe suka fiya ɗaukewa ba. To iya lokacin da nake amfani da ruwan rijiya shine lokacin da suka ɗauke. Sai na sa a ɗebo mun ruwan rijiya. Amma ba na son amfani da ruwan rijiya saboda yana da zartsi sosai.

Eh, ina amfani da mataimakin murya a lokutan da ake buƙatar su. Yanzu kamar idan zan koyar a ɗakin karatun da yake da girma sosai kuma sannan akwai ɗalibai da yawa wanda akwai wasu a baya da idan na yi magana ba za su ji ni ba. To a lokacin na kan yi amfani da mataimakin murya saboda na can baya su jiyo ni.

Eh nakan ajiye kofin bayanai na amma ba kowanne ba. Ya danganta da kalar muhimmancin sa. Idan bayani na yana da muhimmanci sosai to nakan yi kokari na yi kofi biyu. In bayar da kofi ɗaya an aje kofi a waje na. Saboda ko da wani abu zai taso wancan ya lalace to ina da wani kofin a waje na. Ko kuma zan manta abun da na rubuta a wancan da na bayar ga wani a waje na sai na karanta.

A'a, bana cin farce saboda duk wanda ya ci farce akwai dattin da yake shiga cikin bakinsa, zai ma iyayen rashin lafiya. Saboda haka ni bana son cin farce na. Duk sanda ya taru, nakan samu abin yanke farce na yanke. Amma ƙanwata takan ciji farcenta sosai. Koyaushe ma bata da farce saboda duk sanda ya fito ko bai fito ba ma, koyaushe hannunta yana kan farcenta tana cin yewa.

Ya danganta da inda nake zaune, amma idan a ƙasa zan zauna ina ƙoƙari na zauna na tankwashe ƙafafuwana saboda na fi jin daɗi. Amma idan na gaji da tankwashe ƙafafuwana sai in miƙe ƙafafuwana saboda jini ya samu yaɗan tsirga musu sai in dawo da su in tankwashe.

Gaskiya bana cin abincin dare da wuri. Ko a halin yanzu ma karfe goma da minti shabiyu amma ban ci abincin dare ba. Duk da kuma idan ban ci abincin daren da wuri ba yakan saka ni ƙornafi. In ta tashin zuciya ko cikina ya kumbura washe gari na yi ta amai amma duk da haka ba hakan shi yake nufin na ci abinci da wuri ba. Sai na kai goma sha daya sannan na ci abincin dare.